Kana amfani da mataimakin murya? Eh, ina amfani da mataimakin murya waye su lokuta da ake taimakawa gurin, jiya da waƴanda basa ji magana ko a wani harshe na yare ko kuma na mai saiti ana so ya ɗago ya kai wani guri. Ina amfani da mataimakin murya su.